Eh a gaskiya muna amfani da yinifom sabida a tabbatar daga inda kake sana'a sannan huma daga inda ka fito. Wannan ita ce shaida da take nuna-nuna cewa kai ma'aikacin gurin ne.

Gaskiya ina son kusa zama da taga saboda ni jikina yana da ɗaukan zafi musamman idan ba wuta. To nakan buɗe windo sannan sai in sa kai na kusa da taga ko ƙofa inda iska za ta dinga shiga.